Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa, musamman ina siyar da kaya na ta hanyar siyar dasu da araha, wurin wa mutane sauƙi da raguwa da fara'a. Ina murmushi, ina tarban kostomas ina samun da abin da suke so. Ina ciniki sosai.

Ya kake gaishe wa mutane? Ina gaishe da mutane da safe ina musu ina kwana, da rana ina musu ina wuni, da daddare ina musu barka da dare. Muna labarai har kasa in duƙa in gaida mutane musamman iyaye sai na duƙa ƙasa sannan nake gaida su.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ina duba saƙonni aiki daidai da yanda nayi applying. Ina duba ta hanyar message. Idan kuma email ne, ina dubawa. Ina dubawa safe da yamma. Ina dubawa cikin spam. Ina duba inbox. Ina dubawa dai.

Ina sanya safa kullum. Ina sanya safa musamman lokacin sanyi. Ina sanyawa da safe da rana, ina sanyawa da daddare idan zan kwanta musamman dai lokacin sanyi saboda kula da lafiyata. Ina sanyawa gaskiya, ina sanya safa musamman baƙar safa ina sonta.

Wane irin mai kake amfani da shi? Ina amfani da lotion, wani lokaci ina amfani da cream. Ina amfani da skincare product mai mai kyau wanda yake gyara jiki da hasken fata da wani wanda zai maintaining the skin dina. Ina amfani da mayuka masu kyau domin lafiya ta da jikina.

Sau nawa kake goge haƙora? Ina wanke bakina da safe idan na tashi, sannan ina goge haƙorana da rana bayan na ci abinci ko kuma idan na ji wani abu ya maƙale mun a haƙora. Duka dai ina wanke haƙorana. Yadan gan ta na da lokacin da ya samu ina wankewa sosai.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Muna aiki da ƙungiyar daidai da buƙatar ƙungiyar da abin da ƙungiyar take nema da abin da ƙungiyar ta zo da shi. Duk abin da ƙungiyar ta zo da shi muna yin a kan abin da ƙungiyar ta zo da shi ko neman tallafi ne ko taimako ga 'yan uwa.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare daga bayan sallan magrib. Wani lokaci ina kai sallar isha. Ina ci dai daga an yi sallan magrib, sannan idan na ji yunwa ma ko na ci, ina iya ci tsakar dare ko idan na yi bacci na farka, duka ina iya sake cin abinci. Ina ci duk lokacin da ya samu.

Kana duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda musamman idan ina so in san nawa ga wata ko kuma idan muna da biki. Kin san mun mata da zumuɗi, kullum ina duba in ga yau nawa gaba wata, shin ranar ta zo? Saboda zumuɗi dai ina yawan duba gaskiya. Alhamdulillah.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida domin samun labaran yau da kullum, domin sanin abin da ƙasata take ciki. Kan sa a jarida ne mutum zai samu labarin an yi wannan, an yi wancan. A jarida ne za ka ji shugaban ƙasar wata ƙasa ya yi kaza, ya yi kaza. Haka dai har da labaran ƙasar ku. Ina karantawa sosai da sosai ma.

Menene kayan cici cici da ka fi so? Kai ina fason abubuwa da yawa. Ina son agwaluma, ina son kankana, ina son madara, ina son rake, ina son zoɓo, ina son kunun aya. Kai ina son abubuwa da yawa fa.

Kina buga rubutu da sauri? Kai, ina buga rubutu da sauri saboda ni bana son ma rubutu ana yi a hankali a hankali. Ina da saurin typing idan na fara typing na wannan ɗanɗanon daki baɗi na, za ki ga rubutuna yana da sauri. Gaskiya ne ina saurin rubutu, gaskiya sosai ina saurin rubutu musamman typing ko irin kamar zan sa a kati.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki amma akan lokaci. Ina yin aiki akan lokaci duk ayyukan da na tsara zanyi ina yin su koda ma lokacin ya wuce in dai nayi niyya zan yi ayyukan ina yin su in sha Allahu ba tare da damuwa ko wani abu ba matuƙar dai nai niyyan yi ina yin aiki na yanda ya kama ta.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Hmm, ina tuna abubuwa da yawa a lokacin ƙuruciya. Za ka yi wasa da ruwa, ka yi wasa da ƙasa, ka yi yawo, ka yi gudu, ka yi wasa, a sayo maka cakulet. Kowa yana son ka a yi ta ɗaukar ka. Amma yanzu idan ka yi girma, sai dai ka ɗauki wa ƴansu, ƙuruciya da daɗi.

Kana iya dafa abinci? Hahaha ai kuwa ni na ke iya dafa abinci in na dafa abinci, tsabar daɗin abincin sai kin manta da hulan ka. Na iya abinci sosai, zan iya dafa shinkafa da miya da nama da kaza.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabuntawa idan da buƙatar haka saboda kin san ita kwamfuta ba a zare mata. Amma idan da buƙatar sabuntawa, ina sabunta abubuwan da duk suka zo da shi. Idan ana buƙatar wani updating nayansu abubuwan ko wani changing duka ina yi.

Yaya dangantakar ku da abokan aiki? Lafiya lau dakatantaka na da abokan aiki muna zaman lafiya da kyautatawa da bayar da shawarwari idan da buƙatar haka. Ina zama tsakanin da Allah da kowa, ina kyautata ma kowa. Muna zaman lafiya da farin ciki da annashuwa a tsakaninmu lafiya lau.

Kana da katin kasuwanci? Eh ina da katin kasuwanci, ina da katin shaida kamar ina da na CAC saboda inganta kasuwanci na sannan ina ƙoƙarin ma yin Nafdac saboda yanzu ma kowa ya yarda da abin da nake yi yana da inganci.

Kana iya tsalle igiya har kin tuno min wata wasa da ake yi a lokacin da muke kanana. Oh! Na day na day go to the well for the time has come, twenty-four and more are knocking then I say jump in. Kina iya wasa da igiya sosai ma gwanin daɗi musamman lokacin ƙuruciya.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abin da yake ba da ƙwarin gwiwa a aiki na farko, a yarda da kai sannan kuma musamman idan ana biyan ka yanda ya kamata. Kin ga inda za ka samu lokaci kuma ga network kana da lafiya, ana biyan mai kyau sai ka samu ƙwarin gwiwan aiki yanda ya kamata.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Kai abincin da suke sa inji daɗi yawa gare su na farko ina son waina da miya. Ina son nama musamman idan na samu dambu ya ji haɗi, ya ji kori ga kaza a ciki. Kai ba a ba yaro mai ƙwuya.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki wuri mafi sirri a gareni saboda kun san takardu ne mai muhimmanci. Wani lokaci ina sa su a akwati ko a wardrobe can kasa in ɓoye. In sa su cikin wani booklet haka wanda ba kowa zai iya gani ba. Ina musu tanadi sosai saboda na san amfaninsu.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatarwa. Idan aka faɗa man akan abun da zan yi, zan iya bayar da labari kamar in ce, a yau wani abu ya faru wanda ba muyi tunani ba. Kasancewar wata mata ce ta yi duka wa mijinta kg yaransu kaman maƙota kin gane.

Yaya kake jure wa zafi? To ina jure masa ta hanyar yawan wanka sannan kuma sai in samu mafici in dinga firfita idan kuma akwai wuta sai in kunna fanka, in sha iska ko kuma na fita waje na kama hanya gurin da iska yake bugowa sai in samu sauƙi.

"Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali?" A'a, gaskiya ne dai muryana ba ta da ƙarfi. Kamar yanda kika ji, ba irin muryar nan ta mutane mai nauyi ba ce. Gaskiya ne ke muryana a hankali, a hankali nake magana. Ha ba a taɓa cewa ina da murya mai ƙarfi ba. Amma dai ke ki faɗa mun, ya ki kaji muryana?

Kana cin salati, baki faɗa dai dai ba. Kana cin salat zaki ce. Ina cin salat, musamman idan ya samu shinkafa, fara ko shinkafa da wake. Idan na zuba salat, na zuba tumatur ga albasa, gasuyayyen mai, ga ɗan kifi ko ƙwai, kai yayi daɗi.

Me kake saya daga kasuwa? A'a, ina sayan abubuwa da yawa mana. Ya danganta da abin da na je siye. Ina sayan tufafi, takalmi, kayan kwalliya, kayan gyaran jiki. Ina sayan abubuwa da yawa dai duk abin da nake nema ina siya a kasuwa.

Nawa ruwa kake sha a kullum? Kai ina shan ruwa sosai fa, musamman lokacin zafi. Saboda a lokaci ɗaya ma zan iya shan fiya wata guda biyu da rana in sha. Kai a rana fa ina ga zan iya shan ruwa fiya wata guda takwas zuwa goma ma zan iya sha. Gaskiya ina shan ruwa.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ni fa da muryana nake magana. Ni nake magana da kaina, ba wani mataimakin murya da nake amfani da shi. Da muryana nake amfani, da muryana nake magana. Zalanni ce. Zallan gaskiya ba AI ba. Hafsa, ce ke magana. Murya ta ce wannan.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? To, a lokacin da babu wutar nepa, a lokacin nake samun dama, inyi aykace-aikacen gidan, shara, wani girki, waɗansu duka ayyuka da na fi samun gaskiya. Saboda lokacin da ake da wuta, lokacin ina ɓata shi wurin kallo da sauransu.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Ina koyan ta a yanda ta zo min. Idan wacce zan iya koya da kai na ce ina yi, idan kuma wacce sainaje an koya mun ni ma dai ina yi. Mu san man yanzu lokacin AI ana samun ci gaba sosai. Duka abun da kake so za ka iya tambaya kuma ka samu amsa Alhamdulillah.

Kana son wurare masu hayaniya? Gaskiya ban son wurare masu hayaniya. Na fi son guri silent, guri shiru-shiru, guri mai natsuwa. Gaskiya ban son hayaniya. Na fi son guri so silent. Gurin da zan yi duk abin da zan yi ba tare da wani idon mutane ko hayaniyan taron mutane ba. Gaskiya.

Wani irin wasa kake yi a waje? To, a lokacin ƙuruciya ina yin wasa da yawa. Wasan gudu, wasan odi odi'o wasan ɓuya da sauran su. Ina wasanni a waje amma ba a lokacin ƙuruciya ba yanzu ba.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Ina zuwa aiki akan lokaci gaskiya bana ɓata lokaci bana African time. Idan an ce a je ƙarfe ɗaya to in sha Allahu sha biyu da hamsin zaka same ni a wurin. Ina zuwa gaskiya akan lokaci.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh to, ina buɗewa idan lokacin zafi ne, amma ni gaskiya ban cika son buɗewa ba. Na fi sob in buɗe ƙofa in saka ƙofar net gurin da iska zai shigo amma ban cika son buɗe window ba. Gaskiyan magana kenan.

Kai na fi son zama a birni ko ƙauye? A'a gaskiya, na fi son zama a birni. Na fi son zama a birni gaskiya, saboda kin ga a birni ne yake da ya ci gaban abubuwa. Ƙauye sai dai ziyara. Kin ga ana zuwa ƙauye saboda ziyara aka tsofaffi, amma dai gaskiya ne ki na fi son zama a birni. Kudan zama dai ke nan.

Kana yin kiran bidiyo? Eh to ina iya bidiyo call idan kiran daga gida ne. Amma dai a rayuwa ta gaskiya dai ban cika son bidiyo call ba. Amma idan zan kira gida kamar mahaifiyata haka ko ɗan uwana zan iya kiranshi bidiyo call muyi magana. Amma dai ba a abinda na so kenan ba.

Kana, kana fatan samun cinyawa? Kana fatan samun cinyewa za ki ce kin yi mistake, ba cinyawa ba. Ina fatan samun cinye duk abin da na sa a gaba. Gaskiya ne, saboda aikinsan kowa yana son nasara. Na sanya nasara in cinye irin idan jarabawa ce, ko wani abu da nake so, ina so.

Kana tafiya da sauri. Harkin bani dariya. A'a ni dai a hankali nake tafiya, sai dai idan ina sauri ko kuma idan na ga kamar mara haukaci a hanya kinga zan haɗa da sauri sauri tafiya tafiya gudu gudu. Wannan kuma kinga idan tsoro ya shiga shine.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh ina ajiye kwafin bayanan abubuwa na saboda tsaro. Ba don tsoro ba, musamman kin ga zan iya rasa waya ko wani abu nawa na document ya faɗi. To idan na ajiye shi a wani guri ko da na rasa wannan zai iya samun na dawo da shi ta wata hanya.

Ina aka ke son ziyarta? Ina son ziyarar Makkah da Madina. Ina son ziyarta garuruwa. Ina son in je Sudan, ina son in je Dubai, ina so in je Amurka, ina so in je Indiya, ina son in je Japan da sauran su.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da su cikin fara'a da natsuwa da nuna jin daɗin inda mutum ya zo siyan abu a wurina. Ina magana da su cikin lamana da kuma ina musu sassauci, ina musu ragi idan sun nemi in rage musu wani abu. Muna dai yi cikin fara'a da mutunci.

Ya ya kake karɓar baƙo? A'a, ina karɓar baƙo ta hanyar lale. Maraban da zuwa, sananku da zuwa ku wuce ga guri nan ku zauna. Kun zo lafiya, ya gida, ya hanya. Sai in ɗauko ruwa in ba mutum su zauna, muyi labari, in ɗauko mai abinci muna farin ciki dai haka nake zama da baƙo.

Kana son ɗakin kai yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske, cikin nutsuwa ko mai tsabtsab. In gyara ko'ina, in fesa turare, in cire duwani datti, in ga ko'ina de ya yi kyau. Gwanin sha'awa yanda ko baƙo ya zo, ba zan ji kunya ba saboda ba haƙa zan ta.

Kana fi son fanka ko AC? To, ni gaskiya na fi son fanka. Sai dai kuma idan zafi yayi zafi ana zafi sosai, ina son AC. Kinsan AC idan yayi yawa mura take kama mutum. To na fi amfani da fanka gaskiya. Ko wane lokaci dai fanka da ita na fi amfani da ita.

Wane buredi kafi so? Na fi son fure ja, mai kala ja, mai ɗaukar ido, fure mai buɗewa irin fari dinnan wanda ya buɗe aka yi mai ratsi da jan colour red colour de. Ina san colour ja sosai irin kala ta masoya ta soyayya haka.

Kana yin addu'a kullum? Eh sosai ma, ai kun san an ce addu'a makamin mumini. Ina yin addu'a sosai, ina da saboda baƙatoci na. Ina rokon Allah ya biya mun baƙatu na, ya bani haihuwa, ya bani dala dubu ashirin, ya biya mun dukkan baƙatu na, ya bani lafiya, ya kawo zaman lafiya a ƙasan mu baki ɗaya.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Eh, na fi son tufafin siliki gaskiya. Amma idan yanayi ne kamar na zafi, to wannan yana sa ni auduga. Na fi son tufafi masu ɗan nauyi nauyi, amma wani lokacin kuma ina sa irin masu shara shara domin samun iska, musamman a lokacin zafi.

Menene kake jin tsoro? Ina jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, shi da ya halicce ni. Sannan kuma ɓangaren halitta, gaskiya ina tsoron ƙadangare. Ina tsoron halittan nan sosai da sosai, amma kuma na fi tsoron Ubangiji, shi da rayuwa ta take a hannunsa. Allah nake tsoro, Allahu wahid.

Kana iya ɗaure kullun? Kai ba kullun ba, amma idan ta ka ma zan ina iya yi, amma dai gaskiya dai ba kullun ba saboda ina tashi gaskiya ban cika yi ba gaskiya ba kuma zan iya yi kullun ba, amma idan kuma ta kama bayan da zan yi.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki akan lokaci idan na tsara, kamar yanzu idan na ce zuwa ƙarfe biyu zan yi wannan, zan yi wancan to in sha Allahu kafin lokacin duk abin da na tsara ina yin shi. Daman ni inna tafiya da flan Idan ka tsara zan ka yi abunka akan lokaci to za ka yi.

Wane launi kake fi so? Na fi son launin ja, jan kala. Ina son jan kala. Idan kuma ban samu ja ba, ina son peach. Wani lokacin kuma ina son baƙi. Ah wani lokacin kuwa ina son maroon. Amma idan aka ce wane kala na fi so, wa ya ɗaya to jan kala ce.

Kana, kana sanya tabarau? Eh ina sanya tabarau musamman a lokacin iska, saboda kar wani abu ya shiga ido na, sannan kuma idan na yi kwalliya ina son fashion ina sakawa musamman idan nayi rolling na saka abaya sai na ɗauko tabarau na na saka. Kai yana kyan gani gwanin kyau?

Kana shan magani kullum?, Ah! Ah!, A'a gaskiya ni ba kullum nake shan magani ba. Ina shan magani idan ban da lafiya. Idan ban da lafiya dai ina shan magani, amma ba kullun kullun kawai in ɗauki magani in sha ba. Bayan lafiya ta ƙalau. Amma idan ban da lafiya ina shan magani. Wannan shine.

Kana jurewa barkono mai yaji? A'a, gaskiya ina jurewa barkono saboda ni na fi son ma abinci yayi yaji. Ba zaki, saboda shi yasa ma baza ka rasa yaji a wurina ba. Idan zan ci abinci, gaskiya mafi yawanci ina sa yaji. Ban cika son abinci ma, mara yaji ba. Ina jure ma yaji gaskiya.

Woni ƴaƴan itace kake so? Ina son, ina son apple, ina son ƙanƙana, ina son lemo, ina son mangwaro, ina son ayaba, ina son abarba, gaskiya ina son su.

Kana iya duba lambar QR. Eh, ina iya dubawa. Ina iya duba lambar QR idan an bani wani abin da zan yi scanning ta hanyar shiga QR na waya na, sai in duba in yi scanning amma konsanya buyi idan premier account ne. Zan iya dubawa ko yanzu.

Wane, wane gidan abinci kake fi so? Ni dai gaskiya na fi sha'awar in ci abinci na a gida, in dafa abuna da hannuna, in ci abuna ba sai na je restaurant ba. Amma kuma idan aka ce sai an je restaurant, wanda na fi so, na fi son gidan abinci na D'a am Gaskiya gidan abincin nan sun iya abinci.

Kana kwana a gado ko ƙasa? A akan gado nake kwana idan zan kwanta a ƙasa gaskiya sai idan kamar na futa, idan ba gida nake ba. Kin ga wurin da bazaka ce kasan da mahausa sun ci ba. Kullum ake kwana a kan gado ba. Su idan ba gida nake ba wannan dai ina kwana akan abin da na samu. Amma dai ina ka kwana a kan gado ko katifa.

Wane launi labulenku suke? Launin labulayena su ne ja, me ratsin fari. Shi ne gaskiya launin labulayena. Na saka ja masu fulawowi, su ne dai nake amfani da su a jake nan, masu fulawowi manya.

Kana son cin abincin titi? Gaskiya ni dai bana son cin abincin titi. Na fi son cin abinci a gida. Idan ma ya kama dole to sai dai in siyo, da na zo gida in ci. Amma dai gaskiya ni dai ban cika son abincin titi ba. Na fi son abinci mai lafiya wanda na yi da kaina.

Kana siyan kaya a yanar gizo. Ina siyan kaya ta hanyar oda ga amintattun agent waɗanda na yarda da su. Idan ban samu zuwa kasuwa ba ko kuma idan bana jin ra'ayin zuwa kasuwa, ina yin oda. Duk abin da nake so wani lokaci ga mutane, wani lokaci kuma kamar ga Jumia, duka dai ina yi Ali Express da sauransu.

Yaya kake ja hayaniya? Gaskiya dai ban cika son hayaniya ba, masamman hayaniya ta faɗa. Dan ya fi kyau ma idan hayaniya ce kawai ta magana idan cikin taro ne, amma hayaniya irin ta faɗa gaskiya dai bana sonta. Dan na ji ta takura man take yi.

Wani, wani malamin ka ke fi so? Idan a makarantar Allo ce, na fi son malaminmu Malam Kabiru Magiyayi. Dubada yanda yake karantar wa cikin tsoron Allah da gaskiya da riƙon amana. Idan kuma a boko ne, ina son wani Malam Haruna Mai Maths Shi ma dai ya iya koyarwa sosai.

Wane wasa kake son yi? Na fi son wasa ta hanyar wasa kamar na buyo ko kuma wasa na labarai wanda za a yi ta dariya. Na fi son wasanni da za su saka farin ciki ko irin na rawa haka na taro. Waƙar dandali irin dai wannan dai na fi son shi.

Kujerunka suna da daɗi. Kujeru na kuwa suna da daɗi, suna da daɗin zama saboda ga su na lafiya lau ba irin ƙarfin nan zaka kwanta yanda kake so. Gaskiya kujeru na suna da daɗi, daɗin zama, suna da daɗin zama sosai, lafiya lau kuma suna da balance ba matsatsu ba.

Kuna da wifi a gida? Eh muna da. Muna yin connecting, muna da wifi a gida muna yi wani lokaci kuma dai muna amfani da data wani lokacin muna connecting ɗim shi kinga sai ai hotspot kowa ma yasa mu muna da shi a gida yauwa wifi ba.

Wayarka na cika ajiya? Eh wayata tana ajiya saboda tana da girman RAM da storage. Tana ajiya sosai abubuwa gaskiya. Wayana tana da ƙarfi sosai gurin ajiyar duk abin da nake sawa ba tare da tayi min slow ko ta nuna ta cika ba. Wayana me kyau ce.

Kana cin citta a abinci? Ina cin citta a abinci domin aikin cin citta magani ce kuma tana da daɗi musamman ko a abinci ko a abin sha ko mura kake Idan ka daka citta ka zuba a ruwan zafi sai kaji daɗi a maƙuburanka sai kaji maƙoshinka ya sake ma yanda ya kamata.

So nawa kuke yin taro a mako? Ehhh, muna yin taro wani lokaci sau ɗaya a mako, wani lokaci kuma sau biyu. Amma dai ya danganta idan an samu wani dalili ko wani uzurin da zai sa a yi taro, so muna yin taro ko da ba a shirya ba.

Sau nawa kuke yanke farce? Ina yanka farce kamar sau biyu a mako. Ina yankawa dai, duk lokacin da na samu dama. Gaskiyar magana kenan. Saboda kin san mutumma ba zai ji daɗi dan ya bar yatsan shi da datti ba.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh muna samun horo idan buƙatar hakan ta kama ta hanyar yin intabiyu da wa'yansu binciken idan kuma ana so a ƙara ma mutane ilimi akan wa'yansu abubuwan da ba mu san dasu ba ko kuma mu san dasu akwai wasu damarmakin da aka canza.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikin mu daga Monday zuwa Friday ne, daga karfe takwas na safe zuwa karfe biyu na yamma. Wannan kenan kamar koyarwa yake nan. Idan ka je da safe, ya danganta da lokacin da kake da lecture, sai ka dawo yanda ya kamata.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara a cikin kwandon zubar da shara. Sannan idan na zuba sharar a cikin kwandon zubar da shara sai na kira wanda zai ɗauki sharar ya kai ta wurin da ake zubarwa. Saboda kunsan zama da shara yana iya kawo sauro a gida.

Kana kunna sanarwar apps. Ina kunna sanarwar apps kamar idan ina son, ah, ringa min notification. Idan wani abu ya shigo ko ya fita ko an yi wani update, haka dai ina kunnawa ga apps ɗin da suke da buƙatar haka.

Nawa madubi kuke da su a gida? Muna da madubi kamar inga guda uku. Ko ina da wanda yake na powder na, sannan ina da madubi na hannu wanda yake na eyeshadow, sannan ina da madubi na wardrobe. Ina da madubi kuma na ainihin madubin gadona ke nan.

Kana koyan wata yare? Eh ina koyan yaren Nufe, ina koyan Fulatanci, ina koyan Zirimanci, gaskiya ina koyo. Kinka kamar Nufe na iya sai anjima, kinga sai ƙareji, na iya sai da safe sai laje.

Kana iya amfani da kwamfuta? Ina iya amfani da kwamfuta sosai da sosai ta hanyar typing ne, data entry ne, duka abubuwa ne. Ina amfani da kwamfuta sosai ta ayyuka daban daban. Idan ma kina da aiki na harkar entry ko wani data collection duka ina yi.

Menene abincin da kake ci da safiya? Ina cin, ina shan kunu da ƙosai ko da dankali. Wani lokacin ina shan ti, wani lokacin ina cin indomi da kwai. Ina cin dai abin da ya samu. Shi ne gaskiyar magana. Yauwa.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? A'a, sai dai idan ba a kira mu ba. Idan an kira ka, za ka nemi izini ka yi nemi excuse sai ka fita, ka yi magana don da buƙatar hakan. Idan kuma ma ba wata takwara za ka iya ɗaga wa ko a cikin mutane shine.

Wace hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama. A'a ni da hannun dama nike komai, da hannun dama nike shan abinci, da hannun dama nike ɗaukan abu, da hannun dama nike wanki, da hannun dama nike yin duk abun da ya kamata, da hannun dama nike rubutu, nike duk wani dai abu ko waya na da hannun dama nake riƙawa.

Yaya dangantakarku da maƙwabtaka take? Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Laifiya lau dangantakana. Ina zama da kowa tsakani da Allah da kyautatawa a tsakani da shawarwuri da ina da abu ina badawa saboda Allah.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Ina amfani da MTN, ta hanyar labaran ƙasa da gurin da muke jin abun da yake faruwa muna, ina amfani da hanyar BBC, nan ma ina samun labaran da abubuwan yau da gobe.

Kana iya jefa dutse nesa. Lafiya lau kuwa, zan iya jefa dutse, danisan zango sosai, in na ɗaga hannuna sama na jefa shi. Kai! Sai ya kusan taɓa sama saboda hannuna ai yana da tsayi. Zan iya jefasa, nesa ba kusa ba.

Sau nawa kake amfani da wayarka? A zahirin gaskiya ban ma san adadi ba, saboda idan ma ba wani uzuri nake yi ba gaskiya wayana yana tare dani. Ina yawan amfani da wayana, gaskiya bana nesa da wayan, duk inda nake yi wayana yana gefe na. Koda ba amfani da ita zan yi ba.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiyar kwakwa, wani lokaci kuma ina amfani da tsintsiyar laushi. Amma dai gaskiya na fi amfani da tsintsiyar kwakwa saboda ko a halin yanzu da ita nake amfani saboda na fi jin daɗinta. Ta fi yi min shara yan da ya kamata.

Yaya kake taimakawa mutane? Gaskiya ina taimakawa mutane da duk abin da nake da. Idan abinci ne ko kuɗi ne ko kayan sawa ne, gaskiya ina yawan sadaka, sai dai idan bani da shi. Saboda yanzu haka ina da burin taimakawa mutane matukar na samu abin da zan taimaka.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Ina son shinkafa, ina son tuwo amma gaskiya na fi son shinkafa. Amma kuma idan na samu tuwo shi ma dai ina ci. Amma dai na fi son shinkafa, musamman shinkafa da mai da yaji da salad da kifi da sauransu.

Wayarta tana daidaita haske da kanta. A'a, ba ita take daidaitawa da kanta ba, ni nake daidaitata ta. Da ina so in ƙara haske ni nake yi da kaina. Idan kuma ina so in rage ni kaɗai wannan gaskiya ni nake yi da hannuna, ba wayoyin da kanta take yi ba, yauwa.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya, tunda yanzu akwai applications idan kana son yin payment ko na recharging ko wani subscription na waya da sauransu. Ina amfani da wayata wurin transfer da sauransu. Na ma fi amfani da waya, saɓanin na riƙa kuɗi a hannu.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, ina ba da shawara sosai ma. A kan du wani abu da zai kawo ci gaba, ina ba da shawara kuma ana amfani da shawarana saboda ina bayar da shawara mai kyau wanda idan an yi amfani da ita, ana samun ci gaba ga duk abin da na ba da shawara a kan shi.

Kana riƙe riga a aljihunka. Ina riƙe riga da aljihunka. Kamar yaya ne kana riƙe riga a aljihunka? Ban gane Hausan ba. Ahehehe. Baki faɗa daidai ba gaskiya. Ta yaya za ka riƙe riga aljihunka? A'a, bana riƙewa.

Kana iya ba da barkwanci? Eh, ina iya ba da barkwanci ta hanyar ba da labarai masu ban nishaɗi kamar misali, da tsoho da tsohuwa suna tsakar tafiya tsoho sai ya faɗa rami, tsohuwa ta je ta ɗauko shi sai ita ma ta faɗa rami, tsoho ya shiro ya fito shi gurin ɗauko tsohuwa shi ma ya sake faɗawa rami.

Kana kallon taurari da dare. Ina kallon taurari a sama, musamman idan sun yi haske. Ina sha'awan kallonsu sai ka gane su sun yi wani ƙyalli. Kai da ka gani ka san Allah ne kawai yake da ikonsa saboda za ka gansa da haske kamar ka taɓo a sama.

Kana kunna Bluetooth kullum? Aa gaskiya ba kullum nake kunna Bluetooth ba, sabida nafi anfani da xender idan ma zan tura wani abu tinda wayata babba ce ba na buƙatar Bluetooth, sai dai idan wani abu ya kama dole kamar in zanyi connecting da ƙaramar waya, to wannan sai in yi amfani da Bluetooth.

Kana iya rera waƙa, eh ina iya rera waƙa kamar ince, sayayya dace ne cika buri jin dadi ne sanin sirri ɗin yarda ne, inkin furta min daidai ne. Kasa aranka za a baka ni daka keso, ka biya sadakin ka kai ni ɗakin ka da ni keso. Zani baka dikka hakkin aurenmu naso. Kowa na faɗin da ni da kai mun dace. So so, so so, ni da kai mun dace.

Wane irin takalma kake fi so? Na fi son takalmi flat saboda ina da tsayi. Takalmi flat sannan ina son takalmi colour jiya. Ina son black, ina son maroon, ina son peach, ina son brown amma dai gaskiya na fi son takalmi flat saboda ina da tsayi.

Kana fison zama ko tsayuwa? Eh to ina iya zama lokacin da ya kama amma kuma ni ko a tsayuwa nayi ma ban takura. Wani lokacin ma na fison tsayuwa kuma sai kaga lafiya lau bazan yi ciwon kafa ko wani abu ba sai in tsaya in fi minti goma a tsaye ba tare da na gaji ba. Gaskiya na fison ma tsayuwa wani lokaci.

Kuna sa uniform a wurin aiki? A'a gaskiya bama sa uniform ba. Muna, mun fasa kayan gida, mun fi amfani da kayan gidan mu dai na yau da kullum gaskiya. Amma wani lokaci idan za'ai wani taro ana iya uniform, sai ya zama kamar anko, wanda duk wanda ya sa za'a gane daga cikin memba ne.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓe da bargo musamman lokacin sanyi, saboda yanzu haka ga bargona nan a ƙafana. Anjima kaɗan zan lulluɓe saboda kinsan lokacin sanyi sai da bargo idan gazo na ba cikin bargo ba sanyi zai iya kama ka kuma ka yi mura ƙinga rashin lafiya ya biyo baya.

Kana tauna goro, abin da za ki ce kana tauna goro? Eh ina tauna goro musamman idan ina jin kamar tashin zuciya. Ina jin daɗi sai in dan ɗibo goro sai in kwanta in ɗan tauna saboda maganin tashin zuciya. Kin san tsofaffi sun fi cin goro.

Sau nawa kake amfani da intanet? A gaskiya ba adadi, saboda da safe ya tayi zan buɗa. Tunda kin ga komai ma a intanet, intanet yanzu ai ya zama jinin jiki. Dole sai dai idan ba ka da data amma matukar ka na da data ai kai ne Facebook, kai ne WhatsApp, kai ne Twitter, kai ne Telegram da sauran su.

Kana sanya agogo a hannu, kana sanya agogo a hannu. Masamman idan na ci gayu in na yi kwalliya, kin ga na sa sarƙa, 'yan kunne sai in ɗauko agogona in saka, in ɗauko mayafina in saka ga takalmina ina waswas ga glass dina na saka, ya ki kagani.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh muna da fanka, muna da fanka har guda biyu kuma masu haske oh sorry, masu iska sosai masu kyau fararen kalo gasunan in kunna in sha daɗina idan ina son in ji iska lokacin zafi ina zama da fanka.

Kana fin kuzari da safe, ko da yamma? Eh na fi kuzari da yamma saboda da safe mutum ya tashi dagajiyan bacci amma dai zuwa yamma kin ga mutum yayi duk wani aikace aikace yaci abinci yayi wanka, lafiya lau zai kika jikinka ya fi ƙarfi gaskiya da yamma.

Kana fison miya mai zafi ko sanyi? Eh, na fison dai dama dama, zafi kaɗan haka sanyi kaɗan. Amma ba irin sanyi sosai da yawa ɗinnan ba dai gaskiya. Da ɗan zafi zafi dai musamman lokacin sanyi kin ga miya mai ɗan zafi zafi tafi dadi sabanin mai sanyi haka nan.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyuka na a danta na tsara su, duba da a lokacin da na tsara, idan na tsara ayyukana zan yi su da sassafe, zan yi inda rana na tsara haka ma zan yi. Ina yin komai dai a cikin tsari, ba wai kawai haka nan kawai ba.

Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da dare musamman dandaren sha biyar. Lokacin da wata yayi haske, ina kalla sama sai dai ta adda ina jin daɗi. Sai in ji kamar in yi tsalle in taɓo shi musamman idan yana da haske dinnan.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Eh to, ina magance damuwa a aiki ta hanyar fara natsuwa da kwantar da hankali. Bayan na kwantar da hankali na, sai na yi tunanin mafita da abin da ya dace. Ta hanyar haka nake samun maslaha.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Ina amfani da launin baƙi, launin hoto idan kuma maki ne kamar na makaranta. Wannan kuma ina amfani da ja. Idan kuma ban samu ba ina amfani da blue. Amma dai nafi amfani da baƙi. Wannan shine.

Wane, wane irin burodi kake fi so? Na fi son burodi wanda ya ƙone, ba na son burodi irin mai taushi dinnan. Na fi son burodi wanda ya ƙone, ya suyi sosai, ba irin mai taushi dinnan ba kaman ruwa-ruwa. A'a, na fi son burodi kuma mai bota a jiki.

Kana iya kunna wuta? Ina iya kunna wuta mana. Musamman idan wutar kamun girki ce, zan iya kunna, zan iya kunna. Inda gawayi ne, inda itace ne, inda gas ne, in electric ne zan iya kunnawa. Idan ma wutan NEPA ce, zan iya taɓa changing over zan iya kunnawa. Lafiya lau.

Kana raba abincinku da mutane? Ina raba abinci da mutane. Ina rabawa ta hanyar yin sadaka, sai in dafa abincin da yawa, in nayi baƙi zan basu ko in kira almajirai in ba su. In na ga wasu mabukata ma ina ba su. Muskiya idan na samu abu ina ƙoƙarin ba wani, ba ni kaɗai nake cinyewa ba.

Me kake ci a wurin aiki? Ina cin abin da ya samu. Wani lokaci ina cin abinci, wani lokaci ina cin awara, wani lokacin ina cin waina, wani lokaci ina cin dambu, wani lokaci ina cin shinkafa, wani lokaci ina shan drinks da biskit.

Yana riƙe lema lokacin ruwa, yana riƙe lema lokacin ruwa, lokacin ruwan sama. Saboda ƙinga lema tana hana ruwa taɓa jikin mutum. Idan zaka fita ana ruwa, dan uzuri ya kama, idan mutum ya rika lema, zai samu sauki yadda ruwa ba zai jika mai jiki ba lema tana da daɗin amfani.

Ina kake tofa miyau? Ina tofa miyau wurin da bai shi da kyau, ko kuma na samu wani abu na zuba, musamman idan ina cikin ɗaki haka, amma a waje nike zubarwa, sai dai kuma idan uzuri ya kama ni rashin lafiya, sai in samu abun da zan ajiye wanda zan riƙa zubawa a cikin shi.

Ya ya kake sasanta rikici a aiki? Idan na ga an samu matsala yanda ya kawo rikici tsakanin waɗansu, na farko ina fara sauraron ƙorafin kowa. Bayan na saurare su, sai na nemi da su yi shiru, sai na ba da shawarwari da abin da ya dace na bada haƙuri.

Wani lokaci na shekara kake fi so? Na fi son lokacin watan Ramadana. Lokacin na san sha'anin shi cikin shekara saboda lokaci ne na bautar Ubangiji. Lokaci ne da yake da rahama da ni'ima da baiwowi da taron alkhairai musamman ga musulmai.

Wane aikin gida kake yi kullum? Ina yin shara, ina yin wanke wanke, ina yin girki, ina gyara gida. Sannan, duk wani dai abin da ya dace da mace ta yi, ina yi a gida. Musamman girki da wanke wanke, wanki duka ina yi.

Me ka ke yi lokacin da ruwa yake zuwa? A daidai lokacin da ruwa yake zuwa, musamman ruwan sama, ina jin daɗin shiga ruwa, in yi ta tsalle, in yi shan lalo, ina jin daɗi. Sannan idan ina da wanki, ina amfani da wannan dama sai in yi wanki a cikin ruwa.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da Android, Android sunan waya ta Redmi A3. Ina amfani da Redmi, ina jin daɗin ta, tana da batir 5000, tana da riƙon caji, RAM ɗin ta 4G da sauran su.

Menene burin ku a aikin? Ina da burin samun ci gaba a rayuwa da ɗaukaka, da samun damar makin da zan taimake yan uwa da abokan arziki. Ina son samun dama da matsayi inda harv zan taimaki duk wani mabuƙaci.

Yaya kake shaƙatawa a lokacin hutu? A'a, ina shaƙatawa saboda lokacin hutu ba a fita. Zaka samu daman da zakayi bacci sosai ka kwanta lokacin da kake so baka jin tsoron ko ka tashi kayi late zuwa wurin aiki baka samun isasshen lokacin fita ziyara da sauransu.

Kana yin harsashi lokacin bacci? A'a bana yin minshari lokacin bacci, sai dai kuma ban sani ba amma na san ko dai ina yi kaɗan kaɗan amma dai gaskiya ban cika yi ba. Ina yin baccina silent, ba wani hayaniya ko takurawa ga irin wanda yake kusa dani. Lafiya lau nake baccina.

Wane irin kiɗa kake son ji? Na fi son jin sautin karatun Alqur'ani ko kuma sauti na wa'azi da tunatarwa. Amma kuma idan lokacin nishaɗi ne, kawai dai na fi son jin sauti na irin soyayya ko wanda yake da sauti na ban tausayi.

Kana iya yin iyo? A'a, ba na iya yin iyo gaskiya, gadda cewa dai ina da alaƙa da masunta masu shiga ruwa amma dai gaskiya dai ban iya yin iyo magana ta gaskiya. Ina jin tsoron ruwa saboda, duk da dai idan an mutu a cikin ruwa akwai rahama amma dai ni dai a'a.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Eto ina son bayar da kyautan kuɗi, ina son bayar da kyautan abinci, ina son bayar da kyautan sutura, ina son bayar da ni dai ina son bayar da kyauta ma gaba ɗaya gaskiya duk abin da nake da shi. Matuƙar wani yana so ina iya ba shi.

Kana kulle ƙofa kullum? A'a sosai ma ina kullewa saboda tsaro ba don tsoro ba. Yanzu haka na kulle ƙofar ɗaki na, kuma na kwanta saboda dare ne. Yanzu kinga ya kamata mutum ya rufe ƙofa idan zai kwanta.

Kana iya tuƙin mota? A'a, gaskiya ban iya tuƙin mota. Ina dai so in koya, idan Allah ya ba ni dama na tsara in samu tawa saboda ina da gurin samun mota amma dai a yanzu gaskiya dai ban iya tuƙin mota ba. Amma dai in sha Allahu idan Allah ya ba ni dama zan siya har na iya.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi, bazan iya cewa ga so nawa ba, saboda idan nayi kwalliya ina kallo, idan kuma na ji kamar ina sanganan kai nama ina kallo ko kuma idan wani abu ya shiga ido nama ina kallo. A takaice dai gaskiya ina yawan kallon madubi lokaci zuwa lokaci.

Kana kallon inuwar ka? A'a ni gaskiya ban kalla inuwata. Amma idan ina tafiya idan kaina a ƙasa yake kallo, to wannan ina kallo. Amma dai gasiya ba wai kawai in tashi ina kallon inuwata ba. Gasiya ban cika kallon inuwata ba sai dai idan uzurin hakan ya kama.

Kana yin motsa jiki kullum? A'a, ina motsa jiki ta hanyar tafiya da dawowa. Ina exercise, ina up and down, ina jumping, ina dai zirgan da zai sa jikina ya motsa. Gaskiya ina exercise sosai kuma ina jin daɗin jikina musamman idan na yi.

Kana, kana amfani da sauro net? Kenan gidan sauro kike magana? Eh, ina amfani da gidan sauro musamman lokacin zafi, lokacin da sauro yake yawa. Ina shiga cikin net saboda na kula da lafiya na daga kamuwa da cutar malaria. Ina shiga.

Wane irin ice cream kake fiso? Eh, na fi son ice cream na vanilla wani lokacin kuma ina shan na strawberry ko kuma ice cream na banana ice cream haka ina so musamman idan yanada sanyi yayi ƙanƙara.

Kuna yin wuta da itace? Eh muna yin aikin wuta da itace idan babu gawayi ko kuma idan gas ya ƙare ko kuma musamman idan lokacin sallah idan za a irin dafa nama da yawa, in da itace ya fi yadda zai cika murhu. Sai mutum yai murhunsa mai yawa.

Kana zuwa gidan fim? A'a, gaskiya ni bana zuwa gidan fim, sai dai amma ina kallon fim a TV na, a talabishin ina kallon fim ko kuma a kan waya na. Amma ni bana zuwa gidan kallon fim, in kalli fim sai dai in kalla a waya na, Android waya na ko kuma akan TV.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Ina yanke shawara ne bayan na yi dogon nazari, na yi tunani akan duk abin da zan yi shawara akan shi, so bayan na yi dogon tunani sai in yanke shawara akan duk abin da ya dace sai in yi.

Kana cije farce? Eh, ina ciji, wa musamman idan babu reza a tare da ni. Wani lokaci ina amfani da baki sai in cire a kai fan da yake kam farce na, ma'ana yatsana. Amma dai gaskiya na fi amfani da reza.

Wane irin tufafi ka ke fi so? Na fi son tufafi daren abaya haka, wani lokacin kuma ina son shadda, ina son dogon riga, ina so in sa kayan in rufe jikina, in saka hijabi, in saka face mask ina son haka nan full.

Yaushe ake cajan wayarka? Ina cajan wayata a duk lokacin da naga wutar Nepa, i dan naga batiri na ya sauka sosai ina caji, amma kamar idan ina da fifty ko sixty percent ban cika da muwa in sa ba. Amma in batirina ya sauka, ina sawa gaskiya. Matsakar na ga wutar NEPA ko kuma na saka a power bank.

Kana son abinci mai yaji? Eh, ina son abinci mai yaji musamman irin shinkafa da wake da salak da ganye. Kinga wannan da yaji ya fi daɗi ko kuma idan zan dafa taliya, ita ma ina son da yaji ta ji attarugu. Wannan duka ina so.

Wa yake kakkafa maka baya? Eh, miji na ne yake kakkaɓa mun baya, yake goya mun baya. A'a dukkan abubuwa na, da kuma iyaye na, duk abin da nazo da shi indai mai kyau ne, in naimi shawaran su suna goya mun baya, gaskiya alhamdulillah.

Yaushe kake cin abincin rana? Ahh, ina cin abincin rana tun daga sha biyu na rana zuwa azahar. Duka ina cin abinci zuwa ƙarfe biyu. Atakaice ina cin abincin rana a lokacin da abincin ya samu, idan ya samu da wuri ina ci idan kuma sai da rana sosai ma ina ci.

Yaushe ka ke zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa da rana sannan ina zuwa kasuwa idan wani uziri ya kama ni ba siyan abu. Ba wai haka kawai zan je kasuwa ba, sai idan da buƙatar hakan ko akwai wani abin da nake so in siyo sai in je kasuwa da safe ko da rana.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Ina iya tafiyar minti goma, minti talatin kai zan iya tafiyar minti awa ɗaya ma a ƙafa idan uzurin ya kama irin ko bani da kuɗi, to duka zan iya tafiya da ƙafa na.